Yawanci ina tsarkake gidanmu sau biyu zuwa uku a mako. Ina iya in sharewa da goge goge kaɗan kaɗan kullum na musamman kicin da banɗaki. Idan ƙarshen mako ya zo, na kai ni babban tsaftacewa sosai. Sabta tana sa gda yayi daɗi ta rage wari da kwari kuma ta musamman mutum yaji natsuwa bayan gajiyar aiki. Hakan yana da mahimmanci a rayuwar yau da kullum.